To, mu de yadda muke yi, ke muka a kan muɓata lokaci akan waya, ita ce in, in na kira mutum to abin da nake son gaya wa wannan mutum shi zan gaya mai. Ba wai zan jawo wani dogon magana ba ace wai da abun da za ka yi, sai ka jawo wani dogon magana. To, ai ka ga wannan, za ka ɗan ɓata mutum lokaci a waya ne. To, ni dai na ma fi so ace wai ka tura mun message, ka tura mun saƙo kawai. Na ma fi son wannan. Ace wai mutum ya kira ni, ba abin da zai gaya mun. To ka gan waɗansu da sun kira ka, ba abin da za su gaya ma sai su ɗinka ɓata ma lokaci kawai, ka dinga kawo wani dogon magana, maganan da bai dace ba sai akawo wannan magana ɗin dai. To nide ina son in dai za ka kira ni ko in na kira ka a waya, a yi a maganan kirki nake so. Maganan kirki, ka gaya mun wannan magana, mu samu cigaba. Yanda za mu samu cigaba to ka gaya mun. To, ni dai inda ina da wannan, inda ina da wani shawara zan ba ka kai kaima. Haka ka gan ka gan mutane sun samu cigaba, wanda magana da suke yi a waya zaka ji. Ba wai sai mutum, akwai wasu mutane da sun kira ka masu jin maganan banza za su kawo ma. Su kawo maganan banza su dinga yi. Wannan ba magana bane, wannan ɓatan lokaci ne gaskiya. Musamman ace wai mutum ya kira mutum kamar awa ɗaya haka suna, suna hira kawai. Ba abun da suke yi ce sai dai maganan. Ba abun nan, ba, ba maganan kirki da za su iya fara yi ko cikin wannan magana. To nide bana cikin wannan mutanen in ka ganni ina kira mutum a waya to shi kiran na samu abin da ya sa, sai na san wannan abin da ya sa na kira wannan mutum. Domin dukkanmu mu samu cigaba a rayuwa.